Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ne a wajen aiki bisa ƙa'ida yanda aka ƙa'idanta. Haka na ke neman izinin hutu a wajen aiki sabida du wanin aiki da muke yi ko mi da muke yi ba ma yi gaban kanmu sai yadda ƙa'idan yake. Ƙa'ida ya tabbatar muna da cewa kafin ka nemi izinin hutu a wajen aiki to za ka cika wani form da muke cikawa na leave. Sannan form ɗin ana cika shi ne sati biyu wani lokacin ma sati uku kafin lokacin da kake so ka yi hutun. Sabida idan ka cika wannan form ɗin su, za a shiga ciki a duba. Kafin nan a zo a lamunce maka zo ka tafi hutun sabida za a ciccika a duba, a ga wanene za a mai da ya koma gurbin ka domin ya ci gaba da gudanar da aiki kafin nan ka dawo hutu. A hutun naka shi ya sa ake, ake cika wannan form ɗin sati biyu zuwa sati uku kafin ka tafi hutu. Wannan yana da muhimmanci sabida a mai da wani ya tsaya a gurbin ka kafin kai ka je hutun ka zo ka tafi sabida ba za a iya cewa an zo an bar don ka tafi hutu kuma shi ke nan aiki ya tsaya ba ko kun babu wanda zai karɓa aiki. To wannan gurin ya ci gaba da yi sai kai haka dawo babu wanda zai jira ka. Don haka shi ya sa ake so ka cika ka sati biyu zuwa sati uku kafin ka tafi hutun. Sannan a amince maka ka zo ka tafi lokacin an riga an caccanza ƙila an mai da wani ya mai da gurbin ka kafin kai ka dawo. Shi ya sa to haka mu muke neman, wannan yana daga cikin tsari kuma ƙa'ida wanda muke bi a wajen aiki. Domin idan zamu nemi hutu muna cikawa ne ba wai da kai kawai lokaci ɗai zaka fito kace kai zakaje hutu ba gobe ko jibi. A'a, ba a yadda da hakan. Akwai tsari yanda muka tsara akan idan dai za ka je hutu a wajen aiki to gaba'i tsarin da za ka bi kafin nan a amince maka ko a yarje maka ka tafi hutun naka. To wannan tsarin yana daga cikin yanda muke, muke tsarin da muke yi mu tafi hutu a wajen aiki. To don haka hakan ne wannan shine tsarin daidai wanda ya kamata kuma nima hakan na fi ganin shi a shi ne ƙa'ida wanda in ƙara aka bi shi to za a samu maslaha. Babu wanda za'a zo ace wai sabida baka nan baza'a tafi ba za'a ba za'a cigaba da yin aiki ba don haka to aiki yanda muke neman hutu kenan muna cikawa ne sati biyu zuwa sati uku kafin lokacin hutun da muke nema.

Wane aikin gida kake yi kullum? A gaskiya aikin gidan da nake yi kullum shine ina yin shara musamman idan na tashi da sape. Abun da nake fara yi nakan tashi na je na yi burush ɗina bayan na yi burush na sannan na tashi. Idan na yi burush sannan na tashi na fito waje. Na zo na yi shara, idan na share gida na tashi na yi wanke wanke, bayan na yi wanke wanke sannan kuma na zo na yi goge-gogen ɗaki. Sannan na zo na tashi daga baya kuma sannan na je na yi wanka. Bayan na yi wanka sai na zo na ci abinci na shirya na tafi wajen aiki. Aikin da nake yi a gida wanda yake da mahimmanci sosai shine shara. Saboda ni mutum ne mai tsafta, mai son yin tsafta kuma sannan idan na tashi kullum na kan yi shara na kwashe, na kikkimsa ɗaki, na gyara ɗakin tabbatar da ɗakin yayi kyau sosai kafin na shirya ma na fita wajen aiki. Kuma sannan bayan na tafi wajen aiki idan na dawo wani lokaci ko wani abida da ni gida da rana haka. Da na dawo nakan ƙara goge ɗaki na tabbatar da cewa lallai ɗakin yana nan babu wani datti, babu ƙura, babu wani inda nake da matsala a ɗakin. Sannan na ƙara sharewa da rana kuma wani lokacin na ƙara goge ko ina sabida kuma zan koma wajen aiki. In kuma na dawo da yamma, bacin na dawo da yamma na ci abinci kafin na yi wannan na sai in zo na ƙara geg gyara ɗakin na kuma sharewa to ayyukan da nake yi a kullum a gida shine ya fi na share share, ya fi share share ɗaki sannan kuma da kintse kintse. Bana so na tara datti da kuma wasu abubuwa a ɗakin sabida hakan yana da mahimmanci sabida tsafta. Ni mai tsafta ne kuma ina kula da duka wa'yanan abubuwa. Wani lokacin ma a hakan hadda wanki ma na kan yi. Na yi wanki bayan na yi wanki, na yi wanke wanke, na yi shara, zan zo na yi guga hakuma kujeru na nakan zuwa na goge ko kuma na cachanza salon yanayin ɗakin nawa na jujjuyasu saboda ina so a kullum ɗakin idan an shigo agansi aga ɗakin yayi kyan gani. Sannan kuma babu wani wanda zai zo ya ce, ya kullum hede aga ɗakin kawai yana canza fasalin shi ya sa nake jujjuya. Wani lokaci na canza kujeru na mai da su wani ɓangare na daban. Wani lokaci cikin ɗakin ma nake juyawa da jujjuya. Gado da juyar sef ɗina inda nake awowa haka nake jujjuya sabida ni a koda yaushe ina so in ga ɗakin ya zama ɗakin gwanin ban sha'awa. Yayi acen acen ya haske sannan kuma babu datti ko ina yayi yanda ya kamata. To ni ina ayyukan gida ne a kullum kuma na kan yi shara kamar yadda na faɗa da wanki, da wanke wanke, da guga. Su ne ayyukan da nake yi a gida kullum kuma nake yi a.

Menene kake jin tsoro? Gaskiya ni abinda nake jin tsoro shine a gida nafi tsoron kunama saboda kunama dabba ce wacce idan ta cije ka ko ta harbe ka, zakasha wahala sosai don cewa harbin ta yana da zafi sosai kuma sannan gashi a gidan mu kuma da kwai kunamu sosai saboda ko ban sani ba ko don gawayi da mahaifiyata take siyarwa ne zaka, ya kawo mana akan shigo dasu ba tareda mu mun sani ba. Amma kunama ya taɓa harbin mahaifiyata, taji ba dadi sosai. Sannan kuma naji yanda taji mun kai ta haka ta kwana dai cikin hukuba dai cikin zafi, cikin raɗaɗi, cikin tashin hankali. Mu ma duka haka muka kwana saboda harbin kunama. Sannan bacin nan ya taɓa harbin ƙanwata, itama taji ba dadi sosai saboda tana cikin girki ne. Ashe a cikin iccen da take girki da kwai kunama tu wuta kuma ya koro shi, ita kuma ya kai daidai da lokacin da ta kai hannu domin ta gyara iccen ta shiga bari girkinta sai kuma shi kunaman da ya fito sai ya harbe ta a hannu. Ita ma ta sha raɗaɗi ba dadi. Ni karen kaina kunama ya taɓa harbi na a wani lokaci da mukaje ƙauye. Lokacin hutu ne na makaranta muka je ƙauye domin muje mu huta mu, kafin nan a dawo hutu. To lokacin kuma da naje nima ana kwanciyan zafi ne haka. Ina fito da hannuna, da na fito da hannuna zan ɗaura a ƙasa domin muna kwance ne a kan tabarma muna shan iska a haka. Kawai da na tashi ɗaura hannuna, na ɗaura hannuna a kan kunaman, ko kunama ta harbe ni kafin ɗaga hannun ko kunaman ta ƙara mun. Ai ko na fita da gudu. Dana fita da gudu na dinga ihu wayyo Allah hannuna, wayyo Allah hannuna, zafi hannuna, zafi hannuna haka nayi ta gudu sosai kan akaje aka kamo ni ko akazo, akayimin allura amma nima ko ranan ban yi bacci ba haka na kwana cikin raɗaɗi. Shiyasa ko nake jin tsoron harbin kunama. Kunama itace abinda nafi tsoron harbin ta sosai ke. Ina tsoron ta, dan duk inda na ganta sai naka. Sai na gudu ko na kashe ta saboda ina tsoron ta kuma gashi da kunaman har cikin ɗaki, nama ina ganinsa saboda ni ban san meyasa suka yawaita a gidan ba. Dalilin haka yasa naje na nemo maganinsu na gargajiya wanda idan kasha maganin bazasu harbe ka ba. Domin yanzu gaba daya, nasha maganin kunama. Nabawa matana, itama tasha da kuma yarona kuma sannan har da iyaye na suma a cikin gida duk na basu maganin kunama. Gudun ni banaso naga wani cikin tashin hankali ko kuma inga kunama ta harbi wani yashiga tashin hankali. Shiyasa na nemo maganin na kawo. Har yanzu inada ragowar maganin kunama don kunama itace abinda nafi tsoro gaskiya. Itace kuma nake jin tsoro sosai, sosai. Kunama ina tsoronta kuma ina tsoron ta harbeni don ko makiyina banaso inga kunama ta harbe shi.

Kana jurewa barkono mai yaji? A'a, bana jurewa barkono mai yaji sabida barkono mai yaji gaskiya yajin yana da tsanani kuma ni mutum ne wanda nake da gudu, ina ƙwallo, ina motsi, ina guje-guje. Tin lokacin da naci yaji nakan ji zuciyata tana zafi kuma zuciyata tana riƙewa, ƙirjina yana yi min zafi haka sabida idan naci yaji naje ƙwallo zan ji bana iya yin gudu sabida yanda nake ji yana damuna sosai kuma sannan ba cin wannan maganan riƙewan ƙirjin kuma ni mutum ne mai ulcer wanda ulcer kuma yana ɗaya da cikin abun da baya so shine yaji. Don haka bana son in ga yaji a abinci ya yi yawa ko kuma haka ka yi. Wasu ko abinci za su ci haka wanda babu yaji sai sun siyo garin yaji sun barbaɗa. Ni sai siya ta bani mamaki inda na ga suna amfani da yaji, ni kuma bani iyawa. Wasu ko idan za su ci abinci sai sun ta sai sun zuba tarugu sosai ya fito yayi ja sai su riga ci kamar mayu. Ni kuma gaskiya ni tsoran yaji nake yi don abincin bayya ciyummin haka. Wani lokatamma za a sa yajin kaɗan ne amma ni idan na zo na ji saboda ƙiyayyata da yaji sai in ji abin ya yi yawa sosai. Hakan toh nake gujewa yaji bana son yaji sosai saboda ina da ulcer kuma ina ƙwallo kuma sannan idan naje ƙwallo ƙirjina tana riƙewa kuma ulcer tana tayar mun da ulcer. Yajin nan sai sa bana son yaji da abun da nake yi abinci kome zan ce bana son barkono. Barkono yana da zafi sosai, yana tayar mun da zuciya, yana tayar mun da hankali sosai kuma ko da kaɗan ne zan je zan kasance ina ta yawan shan ruwa saboda damun sa. Barkono yana damun mutane sosai a ƙirji. Sannan wani lokacin ma ko kashi ka je in dai ka ci barkono sosai za ka je duburanka yana zafi haka yana damun ka sosai a baya. Toh don haka shi yasa idan na gujewa yaji ni mutum ne mai ƙiyayyan yaji bana son yaji. Za ka ga wai ana cewa ni banife ne amma kuma bana son cin yaji. Na ya, ni nasan ni banife ne amma kuma gaskiya ina da ƙiyayya da yaji sosai gaskiya ba kamar wasu sauran nupawan da za ka ga suna cin yaji koyar bawa. A'a ni mutum ne wanda ina da wannan lalurar tunda ina kwallo kuma ina da ulcer to dole he nake gujema yaji bana san cin yaji gaskiya Iya na ni bani dawa ko da a ƙosai na je na siya sai ka ga in an ce a sa yaji zan ce a'a. To wani abu da na san cewa zai kasance sai an barbaɗa yaji za a ci sai a gani ina gudun sa bana so gaskiya.

Kana ba da shawara a aiki? Eh kuwa, ƙwarai kuwa ina ba da shawara a aiki saboda ni kuma mutum ne mai son yawan ba da shawarwari a kan yadda za a ci gaba a rayuwa ko ba a wajen aiki ba ma a gida ina ba da shawarwari sosai. Kaman muga mutumin da na san cewa eh yana yin abin da yake kuskure ne, na kanyi kokari na ga na kira shi, na zaunar da shi, na faɗa masa shawarwari a rayuwa yadda za a yi a ci gaba a rayuwa. Ni mutum ne mai yawan son ba da shawarwari. Balle kuma a wajen aiki da na san cewa lallai ka in aka yi aikin nan, guri ne wanda aka tsara shi domin a ci gaba sosai. Shiya sa a wajen aiki sun ɗauke ni ma akan matsayin mutumin da idan ko da yaushe an bani ƙofar na dinga ba da shawarwarin yadda za a ci gaba. Ba ni da wani aiki sai dai tunanin yadda za a yi a ci gaba. Kuma in ba da shawarwarin yadda za a yi a ci gaba. Shiyasa idan na zo wani lokutan ma a wajen aiki don farko sun ɗauke ni ne a matsayin wanda yake kawo shawarwarin ko kuma ya kawo, ah harsashensa a kan yadda za a yi a ci gaba. Sai in ce to ni ga yanda nake gani ya kamata a yi to har sai a zauna a duba a gani. Sai sai daga baya da suka fahimce ni suka ce to ai, ai ni bai kamata a ce ma ya kasance wai in ce wai gashi yanda za a yi a duba a gani ba. A'a, in yanka shawaran kawai ga yanda akeyi, yanda za a yi a ci gaba. Sabida kuma idan an yi ana ci gaba sosai. To yanzu ni a shawari ina ba da shawari sosai a wajen aiki. Kuma sannan idan an bi ana samun haske sosai kuma da nasara sosai. Sai sa haka na kasance ni mutun ne a wajen aiki sun rike ni a matsayin mai bada shawarin yadda za a ci gaba sosai kuma ana cigaba. Alhamdulillah. Ni ko a anguwammu ma mutane sun san ni da dama cewa dukkan kantar aiki idan za a yi, ina ba da shawari ana ɓullewa. To shiyasa mutane za su zo takanas ta Kano su taso su zo guri na domin na zo na ba su shawari a kan rayuwa ko kuma yanda abubuwan da suke tunanin za su gudanar a rayuwarsu. Ni kuma bana ƙasa a biya. Na kan yi sauri na ba su shawarwarin gaskiya don domin a ci gaba sosai. Ni mutum ne mai son bada shawari domin a ci gaba gaskiya. Kuma idan na bada shawaran Allah na taimako kuma a zo a samu nasara a ci gaba. Don haka ni ban damu da kome ba sai dai in bada shawaran kuma bana ƙasa a gwiwa idan ka zo na kan baka shawarin yanda ya kamata.

Wani irin nama kafi so? Tabbas naman da na fi so shine naman ƙaramar dabba. Ina magana ƙaramar dabba akan ina magana akan akuya ko rago kenan. Shine naman da na fi so saboda gaskiya am wani likita ya mun magana akan cewa in daina cin naman babban dabba ma'ana saniya kenan da kuma sauran ko raƙumi da sauran su sai sa na zaɓa naman ƙaramar dabba. Yanda likita yace mun in dinga ci saboda shi wannan naman ya faɗa mun cewa idan ka girma ka fara da shekaru ya dinga sama ciwon jiki kuma zaka yi nauyi sosai saboda shi yana sa nauyin jiki. Don haka ya sa na ƙauracewa namomin, namomin manyan dabbobi na dawo cin naman akuya ko rago shine naman da na fi so. Naman rago da na akuya sune nake ci kullum kuma su naji na fi so su nake ma'amala da su. Saboda su an nuna cewa ba su da illa ko da ka ci shi sosai ba za su sa ka kayi nauyin jiki ko kuma shekaru yanda kake da shi su zo su zama maka illa a jiki ba. Dalilin da ya sa nake na fi son naman ƙaramar dabba kenan, bima'ana rago ko kuma akuya bima'ana bunsuru ko sune namomin da na fi so. Don haka shine naman da nake so kuma shi nake ma'amala. Ba cin wannan kuma ma ina cin naman kifi, ah da kuma shi ma ina amf-- yana ɗaya daga cikin naman da nake ɗan sarƙawa domin idan wani lokaci naci na ragon ko naci na akuyan ko na bunsurun ina neman chanji to na kan sarƙa da naman kifi domin shi ma ba shi da illa a jiki kuma ban taɓa jin likita ya ce wai, gashi nan a rage cin sa ko kuma wai a daina cin sa saboda illansa ba. A'a, shi ma kifi ina cin sa lokaci lokaci. Amma kuma naman da dai na fi so gaskiya shine naman rago. Naman rago idan aka ce in zaɓa shi na fi so a duk wani namomin da ake ci. Dalili kuwa saboda shi ma ba shi da illa kuma yana da daɗi a jiki. Zaka ji ko da kaci shi bai da wani ƙarni, ƙarni kuma sannan kuma yana da daɗin ci kuma yana da amfani a jiki. Amma kuma idan ban samu na rago ba in na kan yi maneji na ansa na akuya ko bunsuru saboda shi ma naman yana da kyau a jiki kuma abin lokutan ma in huta da cin naman rago idan na huta sai naje na sarƙa nace zan nema naman akuya na ci. Ina cin naman akuya amma gaskiya naman da na fi so idan aka ce a duk nama in zaɓi nama guda ɗaya wanda na fi so to babu naman da na fi so sai naman rago. Shine nama kaɗai ko guda ɗaya wanda nake so kuma nake alfahari da shi kuma ko da ƙyauta zaka yi mun ka burge ni gwara ka bani naman rago saboda naman rago shi na fi so ko kuma da sai da sallah idan zan yi layya ma ba abin da nake yankawa sai rago saboda shi nake so. Bana son naman sa kuma bana son ci gaskiya.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Tabbas akwai abubuwa guda biyu wanda nake yi lokacin da nake jin damuwa zuwa uku. Abubu abu na farko da nake yi idan ina jin damuwa nakan ɗauki Kur'ani na karanta domin Kur'ani magani ne na duk wani matsala, na rayuwanka wanda ya ƙunshi komai a ciki. Zaka samu farin ciki sosai tari tuli mara adadi gaskiya. In na ɗauki Kur'ani na karanta duk wani damuwan da nake ciki nakan ji ya yaye gabaɗaya kuma na manta duk wani damuwan da nake ciki. Facin kuma ina karanta karatun Kur'ani. Wani lokacin kuma idan na zauna ina cikin tunani ne ko idan na zauna zama ni kaɗai yana samun tunani to abin da nake zuwa na yin kuma shine zan je wani lokaci na ɗauki ƙwallo na je ina bugawa. Idan na je filin ƙwallo domin trainin motsa jiki, wani lokaci sai in manta duk damuwan da nake ciki. Domin kuwa idan naje ina motsa jikin ne ina gudu tabbas hankali na baya zama guri daya sabida wani lokacin in na zauna ni bana yin komai neh. Lokacin sai na zauna na fara tunani har na shiga damuwa na dinga tuna abubuwan da bai makamata in kawo su a cikin raina ba. Haka shiga damuwa natayi, amma ko idan na dauki wannan idan na dauki kwallo naje ina yi ko sai inga na manta komai har in dawo ina nishadi ina fara'a to gaskiya shi ma ya na magance min damuwa. Sannan kuma idan ina cikin damuwa nakan yi ƙoƙari na ƙaurace wa zama ni kaɗai ko na je gurin abokai mu je muna hira sosai. Idan na shiga cikin abokai ana hira, ana tadi, ana raha, ana dariya wannan ma yana de bai min kewa. Bana dai son zama ni kadai neh a lokacin da nake cikin damuwa. Shi yasa duk lokacin da nake cikin damuwa nakan yi ƙoƙari na yi abu ukun nan a cikin ɗaya. Na yi ɗaya a cikin ukun nan ko na ɗauki Kur'ani na karanta ko na je filin ƙwallo ko kuma a'a, na je cikin abokai na zauna muyi ta hira. To wa'ennan abubuwan sune nake yi lokacin da nake cikin damuwa kuma cikin iko Allah nakan samu nasara ko na samu sauƙi domin na fita daga cikin damuwan da nake ciki. To hakan shine nake yi domin na samu sauƙi da kuma na samu wannan din da nake cikin damuwa. Yana fidda ni cikin damuwa sosai.

Ina kake ajiye makullenku? A, ina ajiye makullena a guri biyu ne sabida akwai kan kabod ɗin da nake ajiyewa da na dawo duk wani abubuwa nawa anan nake ajiyewa. Zan ciro waya da makulle da ID card ɗina duka na ajiye a kan wannan drawer sabida duk gobe idan na tashi da safe in zan fita nasan inda na ajiye, a nan nake zuwa kawai na ɗauka. Wani lokutan kuma idan na tashi nakan sagale shi a jikin wani kusa a jikin kabod ɗina. Idan na makal ajiye nakan sagale shi da safe idan na tashi ko kuma zan fita na san inda nake zuwa na ɗauka. Dan sabida da idan na ajiye a kan tebur, yara sukan ɗauka ko kuma a zo a yi ta nema. Ba san, ba ka sanin lokacin da za su zo su kawo hannu su ɗauka domin su yi wasa da shi har su jefa shi wani lungu. Kai kuma in ka zo za ka fita ka zo ka yi ta nema kana tunanin ina ka ajiye ba, ba a nan ka ajiye ba ana leƙe leƙe ana tafaman nema. Shi ya sa na buga wannan kusan masagala inda nake sagala makulli a duk lokacin da na dawo. Bana yadda na ajiye shi a kan tebur ko kuma na kai shi wani guri inda na san cewa za hannun wani hannun wani zai kai, musamman ma hannun yara sai na yi nesa da shi na ɗauke shi na ajiye shi a wannan gurin. Bana yadda a ce wai na ajiye shi inda hannunsu zai kai sai na sagale shi a sama inda na san duk wanda zai ɗauka na san babban ne wanda kuma na san cewa babu wani babban da zai ɗauka min makulli na domin indai ba ni na ce ya je ya ɗauko domin amfani ba. Sabida haka da na tashi kai tsaye zan je in ɗauka sabida ni mutum ne wanda na tsana cewa idan zan, idan na zo nema abu ko na ajiye abu na zo na duba ban gani ba. Rai na yana ɓaci yana min zafi sosai. Shi ya sa nakan yi ƙoƙari na ajiye abu a inda na san duk lokacin da na zo zan ɗauka kawai zan ganshi kai tsaye kuma sannan zan je in yi amfani da shi. To haka shine nake yi domin duk makullena su zama kasance ba na yarda su kuma ina kula da su. Don haka makullena makullai ne wanda ba na so nayi wasa da su sabida ba iya makullin mota bane ko na gida a ciki. Hadda makullin wajen aiki ma'ana gurin ofis sannan da sauran makullai wasu da dama waɗanda ina amfani da su ne a wasu ɓangarorin. To ba na so a ce na rasa su ko kuma an yi a saran su ko na zo ina ta nema wanda zan ji raina ya ɓaci. Shi ya sa nake sagale su a jikin kusa da na shigo gida kawai kafin na ajiye komai su nake fara sagalewa sabida gudumma kar na je na ajiye shi har wani ya zo ya ɗauka ban sani ba.

Kana kulle ƙofa kullum? Kwarai kuwa ina kulle ƙofa kullum sabida ni kullum idan na tashi fita zan kulle ƙofa kuma wani lokacin ma idan ina gida ma nakan kulle ƙofa sabida bana barin ƙofa na a buɗe saboda a unguwan da nake ciki idan ka bar ƙofa a buɗe mutane za su iya shiga za su yi maka sata. Dalilin da ya sa bana barin ƙofa a buɗe ke nan, kullum zan kulle ƙofa don Allah sai sa dalilin ka bar ƙofa a buɗe mutane za su iya shigowa ko da fita zan yi a wajen aiki kuma a'a idan ina ma gida ma bana bar ta na bar ƙofa a bude sabida idan ma zan fita ma zan rufe kofa. Gudun kada wani ya zo ya shiga ya ya maka barna ko ya taɓa maka wani abun da ba shi ba ne. Don haka shi yasa idan zan fita zan kulle ƙofa kuma wani lokacin ma ina gida idan barci zan yi ko zan huta a cikin ɗaki ma nakan yi ƙoƙari na ga na kulle ƙofa sabida kada ina cikin bacci wani ya zuwa ya shigo ɗaki ma ba ta riga ni na sani ba ina bacci ya zuwa ya taɓa mun kayayyaki na abubuwa masu daraja a ɗaukan mun ayi maka sata saboda a unguwan da akwai mutanen da dama. Akan shiga a ɗaukan masa kaya ayi musu sata. Don haka wani gidajen ma za kaga har daka karnuka ake sawa sabida gudun ko da baka nan ku kana nan wani ma ya shigo maka gida saboda karnuka suna an ba da tsaro in har wasu suka shiga za su shigo gidan ka suka shiga da karnuka karnukan za su hana su shiga kuma ba za su samu daman shiga su yi maka sata ba ko ka buɗe da ƙofa ko ka rufe ƙofa. Shi yasa ko nima yanzu nima zai sai kare na ajiye a gida domin kuwa gudun wannan ɓarayin da suke shigowa su yi maka sata. Ni yanzu duk inda tara na kan yi ƙoƙari na ga na kulle ƙofa don ina gudun nima kada a zo a taɓa mun wani abu a gidan azo a shiga ba tare da ka sani ba a daukar maka wani abu. Ina kulle ƙofa a ɗaki ina kulle ɗakin ƙofa na kullum kuma har ƙofar gida ma ina kullewa ko da zan fita ko da ina cikin gida duk da yanayin da ake ciki dai na kan yi ƙoƙari na ga na kulle ƙofa in ga babu wanda ya samu daman shiga cikin gida inda nake shi saboda gidana a nan nake adana abubuwa bana yadda da ce ba wai wani bar kayayyaki na har wani ya samu daman da zai shiga ya taɓa mun su. To don haka ina kulle ƙofa kullum.

Menene abincin da kake ci da safiya. Abincin da nake ci da safiya shine nafi so ne da safe in karya in sha liptom. Idan na sha liptan sannan na haɗa da ƙwai da kuma ita arish soyayye. Sune abincin da nafi so na ci da safe. Wani lokacin kuma ina kan so in na sha lipton sai in haɗa da biredi. Wani lokacin kuma ba lipton ba nakan sha shayi a lipton ɗin za a sa madara da bombeta ko milo sannan in haɗa da biredi naci. Wani lokacin kuma da soyayyen ƙwai sune abun da nake ci. In yi da safe dai nafi so dai naci abinci mara nauyi ba wai da safe in tashi kawai in fara cin tuwo ko kuma dimaman tuwo ba aa. Ni nafi so na ci abinci mara nauyi saboda idan na ci shi mara nauyi a lokacin ne nake jin kai na na dawo daidai ba tare da na ji wani yanayi ba. Saboda idan na ci kuma mai nauyi abinci irin su tuwo da safe ko shinkafa ko wani abu zanjirai na yayi wani iri jikina gaba ɗaya ba dadi. Toh fah da sanyin safiyannan sai inji gaba daya duk nayi nauyi yanayina gaba daya duk ya sauya shi yasa nake so nasha ruwan lipton da safe farko tukun kafin ma naci komai saboda idan na sha ruwan lipton ɗin da safe yana buɗe min hanjina na jecikinat. Jikina ya samu ƙarfi. Alhamdu lillah zan iya cin wani abu bayan wannan. Shi ya sa bayan na sha lipton ɗin nakan iya cin ƙwai da kuma soyayyan arish sabida ina son shi da sosai. Tin da ƙwai da ariz da ruwan shayi ko lipton ko shayi da madara sune abun da nake so na gana ci da safe kullum. Da shi nake so na gana dinga karya wa da safe saboda idan na ci shi nafi samun nutsuwa. In ji hankalina ya daidai ta a jikina. In ga kuma ba tare da na samu matsala ko na shiga wani mayuyacin. Hali na takura ko na yin nauyi ba. Zan iya yin tunani na yi dukkkan abubuwa alokacin kuma da nake so sabida inna samu abinda na karya wanda raina yake so kwakwalwata tafi budewa domin nayi tunani akan abin da ya dace amma idan na samu aka sin haka zanji ni gaba ɗaya na kasance wani iri wani iri. Bana ma iya yin tunani balle na yi aiki yanda ya kamata. A wurin aiki idan an ga ina da hazaka in na kasance hazaka na taba yyana sosai. Toh mutane suna gane cewa tabbas na samu abun da nake so na karya da shi da safe. Amma idan na tafi ina fushi ina ƙunci ina wannan ta wannan yana nuna cewa lallai ko banyi kyakyawan ƙari bane. Kyakkyawan kari yana nufin abinda raina yake so shine kyakkyawan kari.

Yaya kake karɓan baƙo? Tabbas ni mutum ne mai son baƙo kuma duk baƙon da yazo nakan karɓe shi hannu bibbiwu na bashi mazauni. Masauki mai kyau sannan na bashi ruwan sha sosai har da girki da abinci duk na bashi na kawo. Ni mutum ne mai girmama baƙo, ina son baƙi kuma ina so in ga ana ziyartata. Shi yasa duk baƙon da ya ziyarce ni zai so gobe ya dawo saboda na farko zan bashi fuska saboda gausawa sunce shin fiɗar fuska ta fi ta tabarma. Zan baka fuska kuma zan sake maka jiki muyi hira sosai kan nan na tsaya na saurara mai ka zo da shi sannan idan abin da ka zo da shi wanda nake da halin na yi maka ni zan yi ƙoƙari na gaya wata taka da abin da ka ke da shi. In kuma babu bani da halin da zan wada taka da abin da kake so to zan maka hira mai daɗi wanda za ka san cewa lallai ko da ina da wannan abin da ka zo nema ko zan iya wada taka da shi. Tudun haka ne ina girmama baƙo, ina mutunta baƙo kuma sannan nakan bashi ruwa mai sanyi idan ya sha naka mai tarba mai kyau har da abinci duk na haɗa masa wanda zai san cewa lallai ko na cika ɗan hala saboda baƙon ka annabin ka duk wanda ya ziyarce ka tabbas ya tabbatar da cewa lallai ya ziyarce ka ne. Ko saboda yana ƙaunarka shi yasa mutumin da ya ziyarce ka ya baro ko'ina kuma ba kai kaɗai ba ne a kasan nan ko kuma a duk duniyar nan ya zaɓi ya zo wurin ka kai kaɗai. Wa'yan mutumin ne mai ƙaunarka wanda ya kamata kai kuma ka girmama shi, ka tarbe shi, ka saka mai fuska, ka bashi ruwa ya sha idan da abinci ma ka haɗa masa. Sannan duk bayan wannan idan mutum zai tafi idan ina cikin yanayi na kuɗi ne ina da hali nakan rage masa kuɗin mota domin kuwa baƙon ka annabin ka. Nakan yi wa mutane yin da zai ji daɗi kuma ne masa don Allah saboda an ce mu girmama baƙo ko a addinin mu. Nakan girmama baƙo, na saka masa fuska kuma sannan na wadata shi da ruwa, na saka mai fuska muyi hira, na ci abin da ya zo da shi. Gaskiya ni mutum ne wanda na ɗauki baƙo ne da mugun muhimmanci sosai. Ina karɓan baƙo da muhimmanci kuma ina daraja shi, ina bashi lokaci muyi hira, ina cin dukkan abin da ya toho da shi ba kamar wani wanda za ka ji sun ce sun je guri kuma ba za su ƙara komawa ba saboda wulaƙanci da aka yi musu da kuma inda aka tozarta su ko aka kyakyare su za su ji ba za su sake komawa ba. Ni duk wanda ya zo wurina, duk baƙon da ya zo wurina yakan ji daɗin zuwan da yayi kuma da yanayin tarban da na yi masa, da girmama shi, yin da na yi da yin da na saka masa fuska muka yi hira. Ni ina girmama baƙo kuma na ɗauki baƙo ne da muhimmanci sosai.